Yanda yankin mu ke sauyawa a shekara shine muna da zan ce sauyi kusan biyu ne. Akwai lokacin damuna sannan akwai rani. Yanzu haka muna damuna ne yanda ana ruwa sosai. Yau a yi zafi. Idan muka ji zafi da mun san ruwa na shirin zubowa. Gobe a yi sanyi amma mafi yawan sanyin ne domin ruwan sama. Talla idan aka gama. Wannan lokacin damunan zamu shiga rani. Rani kuma akwai lokacin da ake sanyi sosai kafin nan a zo a shiga zafi sosai. Lokacin da aka shiga zafi sosai, wato ana shiri a koma damuna kenan. Yanda yanayi ke canjawa ko kuma sauyawa a shekara wajen mu kenan.

Eh, ina sanya hula. Ina sanya zanna bukar kuma ina sanya malafa duka. Sannan akwai lokacin da ya dangana ga irin shigan da zan yi. Ko zan sa malam-malum, ko zan sa babban riga wato garai ko kuma zan sa dai ko dogon riga. Ina sanya hula sosai don yana sa shigan da zan yi yana fitar da ni, yana sa ni in yi gaye mai kyau, ƙwarai da aniya. Mu a ƙasashen Hausa muna amfani da hulluna sosai. Hulluna daban daban. Akwai wanda ake saka da hannu, akwai wanda kuma da keken ɗinki ake ɗinkawa. Idan an gan ka da hula kana ɗan tijo, ana daraja maka sosai fiye da wanda bai sa hula ba. Hula abun sha'awa ne sosai a garinmu.

Harkan abinci dai, akwai yanayi guda biyu da yake sa mu kula da aje abincin mu. A lokacin zafi, abinci yana iya lalace da wuri. A wannan lokacin bamu aje abinci haka kawai. Muna nema idan akwai wuta sai mu sa a cikin freezer. In ba wuta sai mu bar bakin abincin a buɗe da dare zuwa safe. Amma muna tsabtata wajen dafa abincin sosai don kar ƙwari ya shiga. Sannan a lokacin zafi ba kowane irin abinci ake dafa a bari ya kwana ba domin lallai kuwa yana iya ya lalace abincin da aka sa masa daddawa zafi yakan ɓata wannan abincin da wuri. Sannan lokacin sanyi kuma kana iya ka dafa duk abun da kake so. Abinci baya yawan lalacewan nan lokacin. Sannan muna rufe abinci lalle yanda ya kamata. In ka dafa abincinka, ko ya ka rufe dai zaka same shi yanda yake kuma ka ci ka ji daɗi.

Na fi son tufafin auduga da siliki. Domin tufafin auduga ko ya yanayi, zafi ko sanyi dai, za ka same shi yanda yake. Ba ya riƙe zafi kuma ba ya riƙe sanyi kuma ba zai dinga ci maka gaɓan jikinka ba. Tufafin auduga yana da matuƙan kyau sosai a jikin ɗan adam. Amma shi wannan siliki a zafi, zafi za ka ji sosai kamar leda ne a jikin ka. Sannan sanyi ma haka zai riƙo sanyi sosai a jiki. Shi yasa nafi son auduga sosai fiyen tufafin auduga.

Zoɓo dai daga fure ko kuma zoɓoroto ake samowa. Yana da tsami idan aka samo shi hakanan akwai ja akwai fari amma me kala ja shi ake yawan amfani da shi. Sai a zo a sa a ruwan zafi in ya tausa sai a matse wannan tsamin a rage ko kuma a nemo wa'yansu sinadari dai ta zamani a sa wanda zai rage wannan tsamin kuma sai a sa sikari a ciki ana sha. Jama'a har saidawa ma suke yi kuma ana iya aje yayi ƙanƙara mutane su sha. Ilimi ya nuna cewa ita wannan zoɓon ana amfani da ita tana aiki ma masu hawan jini idan sun sha suna samun sauƙi sosai. Banda haka kuma an ce duk wanda yake da matsalar jiki idan ya sha yana iya samun sauƙi. Kunu, kunu ana yin kunun gero, kunun dawa, kunun masara. Kunun gero ana ma sa masa citta kuma wani sa'a ana yi ma wanda ke jego. Kunun dawa ana duk ana sa musu tsamiya kuma da daɗin sha ana sa wanin ana sa markaɗaɗɗen gyaɗa. Lallai zoɓo da kunu suna da kyau a jikin ɗan adam kuma suna ba ɗan adam ƙarfi sosai.

Aiki daga gida lallai yana da kyau sosai domin yana kare abubuwa da yawa. Idan kana gida ka ɗaya farko kana da kwanciyan hankali. Kana iya idan ka yi lokacin hutu za ka yi wani aiki daban na gidanka. Sannan ba tilas ba ne ka fito kan titi inda motoci ko babur suke da akwai hayaniya sosai. Kai dai kana gida kana aiki bisan lokaci. In ma ka gaji ka kwanta ka huta. Yin haka kana iya ka ci moriyar aiki sosai domin ba tashin hankali kai kaɗai. Ba wani abokin da zai zo ya ce a gyara malam da kaza kaza ko kuma ya kawo maka wani hirar da ba ka shirya ba. Amma wannan kana gida za ka rufe kanka ka yi aikin da ya kamata kuma a ƙarshe kwalliya ta biya kuɗin sabulu.

Ina yawan so wasan motsa jiki kuma da wasan karta ko kuma dara na kasa. Waɗannan wasanni ne wanda tun nake ƙarami na koyesu kuma na san amfaninsu. Kaman wasan motsa jiki na san yana ƙara mun kiwon lafiyana, yana sani inji kuzari na ƙwarai da sosai. Sannan idan lokacin hutu in zan je sada zumunta da ƴan wa sai muje mu buga dara na kasa ko kuma karta.

Muna da yanayi guda biyu. Akwai lokacin damuna, akwai rani. Damunanmu yana fara daga watan-- ƙarshen watan huɗu zuwa watan biyar. Ana zuwa a gyara gona ƙarfe a watan huɗu. Sannan watan biyar zuwa ƙarshe, ruwa na fara faɗowa lokacin muke shuka. Lallai kuwa muna aikin gona sosai wannan lokacin. Daga watan biyar har zuwan watan goma mu ce sha biyar ga goma don lokacin ne ruwan sama ke tsaya mana. Amma har watan goma sha ɗaya muna iya girbe wake wannan lokacin da kuma dawa. Muna noman shinkafa, noman masara, noman dawa, noman wake da gyaɗa. Amma yawanci daga watan biyar zuwa watan tara ake duk wa'yannan kamar su gyaɗa da masara muna wannan noma wannan lokacin. Domin lokacin ne ake samun ruwa sosai.

Ni da raayi na, ko wace rana rana ce mai kyau a mako. Amma mafi yauwa maikata sun fi so ranar Juma'a suke gani rana ce mai kyau domin rana ce wanda idan ka je aiki, mako ta zo ƙarshe. Kowa zai je huta ranar Asabar da ranan Lahadi. Amma dai ni idan duk abin da nake yi ina samu biyan buƙata ban damu ba. Ko wani rana rana ce mai kyau a gare ni. Bana zaɓa ko Litinin ne, ko Talata, ko Laraba, ko Alhamis, ko Juma'a, ko Asabar, ko Lahadi. Ko wace rana dai wanda kwalliya za ta biya kuɗin sabulu rana ce mai kyau.

Shinkafa wara ce da kuma tuwo da miyan yakuwa da alaiyahu na fara koya. Don wa'yannan abincin, abinci ne wanda suke mun daɗi sosai abinci ne wanda duk lokacin da aka dafa gida ina marmarin ci, shiyasa nace lallai sai na koya dafa wa'yannan abincin don gobe in ya kasance ni kaɗai ne banda jama'a a kusa da ni zan iya dafa. Lallai kuwa na koya kuma na iya dafa, ina dafa wa jama'a kuma suna jin daɗin cin wannan abincin sosai. Ban tsaya a wajen ba, na koyi dafa abinci daban-daban. Na iya tuƙa tuwon masara, tuwon dawa, na iya dafa miyan kuka, kuɓewa, alaiyahu, karkashi, lalo duk na iya wannan dafuwan.